Ina fara kwana ne daga karfe goma zuwa karfe huɗu da rabi na asuba nake tashi na kula da wasu ibaduna daga nan na fara shiri na tafi masallaci. Abin da nake yi ke nan wani lokacin kuma ina fara kwana daga karfe tara.

Abin da na fi so a kayan marmari shine idan suka ƙanƙana da abarba da lemo da, da abin da ake ce wa gwanda. Waɗannan su ne na fi so a cikin ƙarnuwari saboda suna ƙara sinadari na bitamin C da kuma sinadari wanda yake da bitamin G.

A inda nake jagorantar da mutane su ne, shine ta hanya ta lumana da bibiyansu da ɗabi'a mai kyau da kuma gudanar da zaman lafiya tsakaninsu da kuma fahimtar ra'ayin kowa da samar da majiya mai ƙarfi ta yadda zaka, dan saurare koken kowa. To wannan shine inda nake jagorantar da jama'a.

Inda nake magance koke-koke shine bayan sauraron koke-koken, za ka bi mataki kaman guda uku. Mataki na farko shine ka bi asalin koken da ka ina ne aka samu koken. Mataki na biyu kuma shine ka duba ka gani menene matsaya mai sauƙi wanda za ka iya samu ma koken. Mataki na uku kuma shine ka duba ka gani shin koken abu ne wanda za ka iya saurara ka shawo matsalar ko ko ba irin wanda za ka shawo matsalar shi bane. Wanda za ka ji ne ko ka ƙyale mutum.

Dangantaka na da abokan aiki dangantaka ne me kyau ta yadda dukkan mu muna zama cikin lumana da fahimtan juna, a kuma duk sanda duk wani yake da abinda bai fahimta ba a cikinmu za zai buƙaci taimakon ɗaya daga ciki ya taimaka masa. To saboda haka muna da dangantaka mai kyau ta amana da mutunci da girmama juna.

Inda nake zubar da shara shine ina zubar da shara ne a mahalli na musamman wanda aka ware na zubar da shara wanda gwamnati ke zuwa take ɗaukan sharan da aka tara wurin bayan wani lokaci taje ta zubar ta sarrafa shi ya koma taki leda ne a recycling shi ma ana a ƙara narka shi ayi amfani da shi a wani a a abun da ake buƙata.

Eh, ina raba abincin ga mutane wani lokaci. Idan misali na lura da cewa tsananin buƙata yai yawa kuma ni inada wada tuwa to nakan dafa ko ɗanye haka nakan raba wa al'umma saboda su masu zauna cikin farin ciki cikin ƙoshi da kwanciyar hankali wanda wannan yana kawo soyayya da don ƙon ƙauna.

Inda nake karɓan baƙo shine ina karɓan baƙoni ta fuska, na annashuwa da farin ciki da maraba da lale marhaban. Saboda duk sanda aka ce wanda ka ke baƙon ka ne, Hausawa na cewa baƙon ka annabin ka. Ma'anar wannan kalma shine baƙon ka abin girmawa ne gare ka, abin mutuntawa ne domin soyayya ne ya sa har ya ziyarta inda ka ke.

Eh ina musafaha da mutane saboda musafaha da mutane yayin da ka miƙo mutum hannu ya miƙa maka kuka gaisa. Kukai musafaha yana ƙara dan ƙon ƙauna kuma yana musamman ya fuskanci a. Akwai sakin fuska da annashuwa a fuskan ka yayin musafaha yana kawo danƙon ƙauna da kuma danƙon zumunci to shiyasa musafaha na da matuƙar muhimmanci.

Eh abincin da nake ci da safe ina shan koko da kosai. Wani kuma lokaci ina ɗumama a wajen na ce da dare na ci saboda ya fi kawo sauƙi da kuma rashin kashe kuɗi. Idan kace ko da shi za ka dinga zuwa sayan abinci ne ko kuma za ka taru maka abinci daya ne ta aimi wa hanyoyin sarrafa wannan abincin bai wadatu ba. To sai ka yi amfani da abun da kake da shi a ƙasa.

Eh gaskiya ina jin hayaniya ba sosai ba. Da yake yankin da nake ciki, yanki ne wanda kusan kowa yana cikin gida yake wula da harkokinsa. Saboda haka gaskiya hayaniya baya damuna sosai. Tunda gashi ina magana zan ji magana na fita taɗayau ba matsala. In dai ba na shiga yankin da yake da hayaniya sosai ba. To wannan shi gaskiya ina ƙoƙarin kaucewa hayaniya, saboda rashin sabo da shi.

Eh ina ajiye kwafin kofin bayanai na saboda abin da ke faruwa shine anan nake samun sababbin sakonni, musamman wanda zai zo nan zai zo ya jiya maka sako. To inkazo zaka zonka duba nne fa wanda su suke ba mu wutar lantarki muke sha. Kuma duk anan suke jefa sakon ninsu dlna aje a biya kudin wuta.

Kofin watsa labaran da nake amfani da su sun haɗa da Facebook, Twitter, Instagram, wanda ina amfani da su wajen yada labarai musamman wajen yaɗa alkhairi ma ƴan uwa musamman idan wani abu ya faru muka amfani dasu mu ɗau labarai kuma muna samun labarai ingantattu ta wannan kafofi tare da bin shafufukan waɗanda ya dace mu bi da inda tsattsan labarai yake.

Eh, ina yin aiki bayan lokaci, wani lokacin wanda shi ake ce ma overtime da turanci. Ma'ana ƙara lokacin aiki wanda wasu wajen aikin sukan bukata, mutum yana da aiki ko suna da aiki. Musamman kamfanoni za su buƙaci cewa ku ƙara lokaci. Kaman wajen aikin mu tunda kamfani ne suna da buƙata, sukan ce mu ƙara lokaci za su yi payin overtime.

Eh ina rufe baki lokacin hamma wanda hakan yayi daidai da lafiya. Idan mutum na rufe bakin shi lokacin hamma ba zai shaƙi datti ba, ƙura ba zai shiga bakin shi ba kuma cututtukan da suke yawo a iska wanda mu bama iya ganin su ba za su samu nasarar shiga cikin baki ba.

Eh ina buga rubutu da sauri musamman lokacin da na zo zan yi typing ko a waya ne ko a system musamman idan abun ina son ishe da sauri to gaskiya ina buga rubutu da sauri wanda hakan ke bani daman, cimma abunda nakeso na cimmawa a lokaci, kuma yake bani daman daidaita komi yanda nakeso kuma a yanda wainda nake mawa ko abunda nakeyi yake bukata.

Ina gina dangantaka na na kasuwanci ne ta hanya mai kyau tare da kulla raijejeniya na alhairi. Da ƙulla abubuwan da suka dace musamman irin su gudanar da kasuwanci cikin fara'a, da bisa gaskiya, rashin juta, bin customer yanda ya dace ma'a na masu siyan abunka. Da kyakkyawan ma'amalar da suke sayida da wanda kake siya a hannun su. Hakan yake sa kasuwancin yacigaba da guda na ba tare da matsala ba kuma a cigaba da zuwa gun ka wurin neman abun da ake buƙata.

Abinda ke sani dariya musamman shine barkwanci wanda nake gani a online ko kuma irin eh ina wasa da yaro na haka ya kan sa ni farin ciki na yi dariya. Nima zanyi dariya to gaskiya wai ina a wurin su ne abin da suke tsami dariya.

Eh, gaskiya wani lokacin ina ƙetare ƙafafuna wajen zama saboda idan nayi haka ina samun natsuwa sosai wajen zama musamman in zan darasu na karatu ko kuma zan yi wani abu wanda yake buƙatar zama a ƙasa. To gaskiya ina yin haka saboda yakan bani natsuwa da kuma dama in yi abin da nake so na yi cikin sauƙi.

Eh ina shan ruwa mai sanyi musamman idan nayi azumi ko kuma lokacin zafi naje gona na dawo ga rana to gaskiya ina shan ruwa mai sanyi saboda ya sanya mun zuciya kuma ruwa mai sanyi yana da daɗi sosai sosai. Ina son ruwa mai sanyi gaskiya, musamman in ina da gajiya a jikina.

Ina kiyaye lafiya na ne ta hanyar tsaftace muhalli na, goge bakina, yin wanka, kula da duka abunda nasan zai iya cutar dani, da kuma wani lokacin yin amfani da rigakafi wanda aka ce wa ya fi magani.

Eh ina wanke tufafi na yasin da suka yi datti. Duk sanda tufafi na sunyi datti ina wanke su, ina tara su kaman na lura da cewa sunyi dattinna wanke. In na wanke sai na goge ko kuma in bada a wanke mun tufafi. A wata ina yin sau biyu, duk bayan sati biyu da kwana uku kenan.

Ina ajiye kuɗina ne a asusun banki. Wani lokacin kuma idan bukata ta kawo ina ajiyewa a ɗaki. Amma saboda kiyayewa da kuma gujin samun matsala na yi ba wai don ma ɓarayi wani karan kai na na kuɗin nakan iya sha'awan siyan abu amma fitar da shi daga akawun na siyo abu ina jin nauyi. To gaskiya hakan yakan sa na kan ajiye shi a banki.

Eh ina iya duba lambar QR, musamman idan aka ce abu ya kama da scanning ne ko kuma zaka ɗau lambar zaka sa shi a cikin abun da yake da buƙatar ka duba ko irin expiring date, ranar da abun zai lalace, zai zama baida amfani musamman in ka sayi abun da yake da buƙatar ka duba don sauri kasamu lokaci.

Eh gaskiya yanzu musamman lokacin sanyi ina sanya safa kullum, ina sa safa a ƙafana saboda yana kiyaye, yana rage ƙawushin ƙafa kuma hana sanyi ya shig-jikin mutum. Gaskiya yanzu lokacin sanyi in mutum bai sa safa zai rufuda ƙafan shi, yayi ƙaushi sosai kuma sannan zai rinƙa jin sanyi sosai. Ma in yana sawa zai ji akwai ɗan bambanci kuma akwai sauƙi.

Eh, gaskiya irin kiɗan da nake son ji na fi son kiɗan gargajiya domin na fi sabawa da shi. Kiɗan gargajiya na al'ada shine kiɗan da na fi so wanda hadin sanadar ji shi na tunawa da wasu lokuta na rayuwa da wasu abubuwa da suka wuce. Gaskiya yakan sa ni tunan da rayuwa sosai kuma yana samun natsuwa yayin da nake ji.

Eh gaskiya akwai irin ƙwarin da nake jin tsoronsa musamman irin su cinnaka, yunƙunama, irin tururuwa, irin innani. Duka waɗannan ƙwari ne masu cizo, wanda kuma balallai sai ka musu ƙomi ba. In ka ɗan sa hannun ka a hanyar wucewarsu ko ka ɗan tare su za su cije ka. Kuma in suka cije ka wurin daidai yana ma ciwo, to gaskiya ina tsoro.

Eh gaskiya, ina kunna tsaron baturi musamman a ce idan kamar misali irin mashin haka wanda za ka sa ya rinƙa ƙara in yara suka taɓa ko in wani ya zo kusa da shi. Sannan bayada haka a gida ma haka saboda shi ma yana taimakawa sosai wajen inganta tsaro. Kuma da wurin an kawo wuta akwai irin tsaron da shi yakan nuna wuta ya ƙarfi ko bai ƙarfe kuma zai ƙara.

Eh gaskiya ina karɓan kira kaman sau uku zuwa sau huɗu, ya danganta da bukatan da ya taso. In nema na ake yi a a ko kuma wani abu ne na gaggawa ya baƙati ake buƙata. Gaskiya ina iya ƙira na wani lokacin ko ba abun gaggawa ba ko bukatan wanda yake son ya tambaye ni yana iya kirana.

Eh gaskiya ina zuwa wurare da wuri ba daga baya ba mussaman idan aka gayyace ni taro wanda aka sa lokaci. Gaskiya ina ƙoƙarin in cin muwa lokacin da aka sama wa wurin taron. Musamman duk da mu mutanen mu na nan Afirka sun saba da abin da ake cewa Afirkan time, mutum an gayyace shi taro sai ya ƙara minti talatin, to ni gaskiya ba na cikin wannan. Na kan yi kokari na cika alkawari, lokacin da aka ce na halarci wuri, ina zuwa.

E gaskiya ina sanya hula da yake, ni gaskiya ana kirana da malam ne to ina sa hula saboda kamar yadda mu'amin gaskiya hula ne daga cikin shiga na kamala da mutunci. Idan aka ce kana sa hula ana makallon babban mutum ne mai kamala, mai mutunci a cikin al'umma mai kuma daraja.

Eh burunmu a wajen aiki shine muga mun inganta hanyoyin shigar da kayayyakin mu kuma mu ga cewa mun cimma manufofin al'umma mun biya ma al'umma bukatan da suke so mun gamsan da su a kuma lokacin a kuma duk da haka ba mu ƙuntata ma kowa ba kuma mun tabbatar da gasa a cikin kasuwancin mu.

Eh, yanda nake tafiyar zuwa wurare shine wani lokacin ina da nisa na kan hau abin hawa kamar irin mashin, wani lokacin kuma keke napef mai ƙafa uku. Wani kuma lokacin irin wuri ne wanda babu wani wuri wanda me nisa na kan taka in tafi ƙafa. Wani lokacin kuma ɗauke keke. To gaskiya nisan wuri da kuma buƙatar zuwa wurin akan lokaci ya danganta to da kuma abinda nake hawa zuwa da zuwa wurin.

Eh gaskiya ina samun horo, ingantaccen horo a wajen aiki domin duk bayan wata shida sukan ɗauke mu mu je seminar ma'ana wurin gogganda ma'aikacin wuri, ma'aikata ana gogganda mukan aiki. Wani kuma lokacin za'a tura ka wani gari kai kaɗai domin ka je ka ƙaro ilimi don ka ƙara cigaba, ka ƙaro wurin ka cigaba da kuma ƙaro ƙwarewa da inganta aikin da kake yi a wajen aikin ka.

Gaskiya naman da nafi so shine naman jar akuya sannan sai naman rago sai na shanu. Gaskiya wainannan su ne naman da na fi so na ji ina ci su gaskiya saboda musamman naman akuya ba laushi, ba tauri, kai ga daɗi. Naman rago kuma akwai mai, za ka ji mai mai daɗi kana ci naman sa kuma in kana son ka ji naman ya ginsheka, kaci ya isheka to kaci naman sa.

Gaskiyan yanda nike kammala aiki akan lokaci shine fara aikin akan lokaci da kuma ƙwarewa yayin aikin. Ƙwarewa a wajan yin aiki zai sa ba za ka rinƙa kuskure ba, ka na ƙoƙarin ka koma ka gyara kuskurenka. Indai an samu wannan ƙwarewan, zaka tarda da cewa aiki na kammaluwa akan lokaci. Ni gaskiya yanayin ƙwarewa na yana sawa ina kammala aiki a kan lokaci.

Eh gaskiya abin da nake tunawa daga yaro shine irin yadda ake shirya mu tafi makaranta, irin yadda idan mun je makaranta akan ce muyi turanci mu kasa ko mu gwada wani mu kasa ƙirƙiri dariya amuna dariya ka kai ta jin kunya. Wani wani lokacin ace kaida mace ku zauna, kai ta kunyan ta kana koranta kana baza zauna kusa da ita ba kai ba kyau haka da sauransu. To saboda kina nagowancen sai ne kawai dariya nace Allah sarki rayuwa kenan lokacin yarinta.

Gaskiya abunda nake ji ina jin farin jiki sosai, musamman a ce an biya ni kan gaɓan buƙatu na ɗa gida, ciyar da iyali, biyan kuɗin wuta, biyan kuɗin ruwa da sauransu. Ta sa kadan kyautata ma iyaye to gaskiya na kan ji farin ciki sosai kuma na kan ji damuwa ya ɗan ragun mun, musamman a ceye nayi amfana ya ƙarar da kuɗina kafin wata ya ƙare.

Gaskiya miyanda nafiso nafison miyan yauki mussaman akwai wani abu da ake cemashi ogono da shi, da miyan alayyafu da kuma miyan gyada alayyafu a sashi da gyada sannan sai miyan kuɓewa. Miyan kuɓewa, amma banda daddawa, yaji naman kaza. Yau inason wannan miya sosai.

Gaskiya aƙalla ina shan ruwan nera ɗari uku, ɗari uku ko na ce ɗari, wani ɗari biyar. Inda ruwan gora ɗari biyu damasu ake siyata. Gaskiya a kullum ina shan guda biyu amma in ina gida gaskiya ina shan ruwan famfo ne wanda muke dan gyara shi sai musha saboda gudun kashe kudi.

Eh tabbas ina iya dafa abinci, musamman ace matana tayi tafiya, bata nan, bata kusa da ni, kuma ni ban saba da cin abinci gaskiya a waje ba, sai dai a wajen aiki, saboda hakan yana kawo rashin jituwa da iyali. To gaskiya, ina iya dafa abinci in ba ta nan irin su Indomie da irinsu taliya da sauransu, abu dai mai saurin dafuwa.

Eh gaskiya ina zuwa kasuwa da sassafe saboda an ce da safe asassafe ake kama fara. Yawanci in ka fita kasuwa da sassafe, zaka fahimci yama yanayin kasuwan yake, shin dakwai ciniki yau ko ba ciniki. Inka fita da kasuwa da yamma baza ka fahimci kompe ba. Ko da rana an riga an gama cin kasuwancin wani kuma zai zo ne zai ɗaura a mota ne shi ma zai kai wani gari ne, to in baka fito da wuri ba sai a siya wurin yan'uwanka. Kai ba a siya wajen kaba.

Eh ina son kallon wata da daddare, gaskiya kallon wata da daddare musamman in yayi haske, ya kan tuna min da cewa watara na fa za a zo babu ni nima na mutu. Ba ina tunawa da cewa ko me na muke gani a sama, akwai Mahaliccin da ya halicci duka wa'innan abubuwan da suke wakana. To gaskiya ya kan sa ni na tuna da wasu abubuwa na yi zurfin tunani sosai.

Abu mafi muhimmanci a waje na a kasuwanci shine iyi hurɗa da mutane. Gaskiya shine abin da yafi komai muhimmanci a kasuwanci. Koda kana saro kaya da tsada kana saidawa, in dai ka iya hurɗa mai kyau da mutane da haƙuri da iya laluman jama'a to gaskiya zaka sayar da kayan kuma a cikin sauki ba takura ba kuma damuwa.

Eh gaskiya muna da fanka a rufin ɗaki kuma muna da wanda yake tsaye, duka biyu muna da shi. Ah wannan na wanda yake tsaye na suna ne kuma na rufin ɗaki na wutar lantarki ne. To lokacin da aka zo lokacin mu sani lokacin zafi, mukan samu matsalar wutar lantarki sosai. To sai mutum ya kunna fankan shi na tsaye wanda shi wannan na suna ne kuma baya jan wuta sosai.

Baiyi irin ƙasa ne wanda yake yi mai birji-birji, bai laushi sosai ba. Wanda irin ƙasan nan mai laushi ba a samu shi kaman Sahara sai wuraren sokoto, Zamfara mu kuma yankinmu na nan na Kaduna da Kano ba ka san irin wannan ƙasan. Gaskiya zai wuya ka sami fili sai dai ɗebo shi a ka yi. Aka kawo shi domin ƙasan mu mai ɗan ƙwaya ne.

Ni ranar mafi ƙyu gare ni a mako shine ranar Juma'a saboda ranar nakan samu ne short-day ne ƙaramin lokaci ke da shi. Muna tsoron tashi a wajen aiki na kanfi samun lokacin iyalina mu zauna muyi fira kuma da yamma in kai ziyara ma tsohuwa ta. Gaskiya ina jin daɗin ranar Juma'a sosai kuma ina son ranar sosai da sosai.

Eh gaskiya rubutuna na da kyau, na iya style iri-iri na rubutu. Na iya style kashi-kashi na rubutu, ya danganta da yanda nake son rubutun ya zama. Idan a certificate ne, na san kalar rubutun da zan yi, da alƙalamin da zan yi amfani, in kuma rubutune na jarabawa na san yanda zan yi shi kuma gwara-gwara zan yi shi. In kuma rubutu ne wanda nake so wanda ba kowa zai iya karantawa, ba na san shi ma yanda zan yi shi.

Gaskiya dangantaka na da shugaban aiki dangantaka ne mai kyau saboda shi duk abun da aka ce maka shugaba a waje to yana son ka zama masa mai biyayya. In ka zama mai biyayya kuma mai bin dokoki da ƙin saɓama umarni, mai bin abin da aka ce ya yi, mai yin abin da aka ce ya yi a kan a lokacin da aka yi buƙatar abun. To in dai kai yaka indai shugaba ba mugu ba ne, za ka ga dangantakarku tana da kyau. To gaskiya ni ina bin wannan dokoki shi ya sa dangantaka na da shugabana take da kyau kuma yake alfahari da zamowa na a cikin waƴanda yake ƙasa suke ƙasa da shi kuma suke aiki ƙarƙashin sa.

Eh gaskiya yawan danginmu za su kai mutum a ce a ƙalla mutum don in tun fa mili kaman goma. Matan namiji, matan namiji kaman goma gaskiya za su kai. Akwai masan dangi ko kai za su kai ashirin ko ashirin da biyar zuwa ashirin da shida. Jikokan gaskiya za su kai haka saboda akwai wanda sun haifi ƴan biyu tagwaye. Akwai wanda sun haifi ɗaɗɗaya. Mutane da yawa riga shi nan haihuwa daban daban gashi nan an yi. Sai dai ace Allah ya sa musu albarka.

Lambar mu me albarka shine, um, kaman misali ace number, ah, number gida, gidanmu kowa ya sani gidan mutunci ne, gidan kamala ne, gidan mutuntawa. To ka kira number, ka ce number kaza layin kaza. To gaskiya kana faɗan number ansani number ne mai mutunci, mai kamala saboda sunan gidan, gidan mutunci ne, gidan dattawa ne, gidan arziki ne.

Gaskiya abu mafi mai, abu ma, abu mafi mahimmanci cikin abokantaka shine gaya wa juna gaskiya da kuskuren ji. A da san da kuna abota kai da wani, abin da yafi dacewa shine lokacin da ya kuskure ka duba abin da ya dace ka gaya mai gaskiya. Domin amana ya dawo. Indai mutum yana son gaskiya, duk sanda ya kuskure ka faɗa mishi. Kuma bai so saboda ka faɗa kai ya faɗa kala ka faɗa mishi. Mafi mahimmanci shine faɗa ma juna gaskiya da faɗa ma juna gaskiya da kuma hana sai aikata kuskure idan za su, idan mutum hakokin ka zai aikata.

Eh gaskiya ne yanda nake kiyaye kalmar sirri shine idan mutum ya faɗa man magana ba sai ya ce sirri ba. Da ya zo yazo ya ƙeɓance ni ya ce ina son ganinka, sai ya gaya mun wani magana to gaskiya sirri ne. Domin da ba sirri ne ba zai ƙaɓance ni ba zai gaya a cikin mutane. To in gayaman irin wannan in jama'a sukazo misali in muna tare da wani ne in ya tambaye ni mi wane yace maka sai in ce mashi ah kawai dai wani abune ba wani abu bane, sai in kawo mashi wani zance na wani abu daban. Wanda bai shafa abinda wannan ya faɗa mani ba, saboda abinda wancan ya faɗa mani sirrin rayuwarshi ne. Kuma yana da mahimmanci kuma bai san kowa sai ne shi sa ya keɓanceni. Ni kaɗai kuma ya yarda da ni ne kuma yasan cewa zan sama mashi buƙatan da yake so ko shawarar da yake buƙata. Wannan shine dalilin da ya sa ya keɓe da ni ko kuma wani lokacin mutum zai iya gaya maka yana son ya gaya maka sirri a magana zai zo ya ce maka wane don Allah wannan abun sirri ne kar ka gayawa kowa. Gaskiya abu mafi al'ada cewa shine ka ɓoye mashi sirrin shi kar ka gaya ma kowa ko matarka ce kar ka gaya mata.

Gaskiya ina sanya tabarau wani lokaci musamman alokacin iska in zan hau abun hawa inasa tabarau ko kuma in na lura da cewa tsananin rana haske yai yawa ina sa tabarau saboda gaskiya haske in yi yawa ya kan sa ido na yi wani iri haka, iya mun zafi. Kuma lokacin idan zan yi tafiya ko zan je wani wuti me nesa haka, gaskiya shi bana sa tabarau. Kuma in zan shiga inda yake wajen kasuwanci ne ina so in yi badda kama bana so agane ni, nakan yi shiga in sa tabarau. Tabbas mutanen da yawa na cewa tabarau na ma kyau ka cigaba da sakawa to gaskiya ina shaawan sa tabarau ina son sa tabarau, duk da akwai masu cewa yana da illa musamman in ya kunshi wanda yake mai haske, mai fari ne sosai yana ba ido wahala wajen gani. To gaskiya ni ina son tabarau.

Gaskiya malamin da na fi so shi ne malamin da ya koyar da ni karatun addini. Na sanin Allahna, sanin tauhidi da kuma sanin abin da ya dace. Saboda duk wanda aka ce ya nuna maka yan da za ka iya zuwa ga hanyar tsura gaskiya ya gama komi na biyu shi ne malaman da suka koya mini ilimi na zamani. Su ma gaskiya sun taimake ni sosai kuma ko da yaushe na tuna da su ina musu addu'a da fatan nasara da kuma kallansu a matsayin masu fahimmanci da kuma jagororo na rayuwa na da kuma a kallansu abun kwaikwayo gare ni.

Gaskiya lokacin da na fi so na rana shine bayan magariba zuwa isha'i saboda kan zauna a masallaci, na yi ibada na da na saba yi. Sannan lokaci na biyu shine lokacin da nake zama, lokacin da nake karantar da yara, musamman daga huɗu zuwa ƙarfe shida. Shima yana sa ni annashuwa da jin daɗi da kuma tuna cewa aikin da nake ina yi ne na gina al'umma, gina yara su zama mutane, na ƙwarai mutanen kirki a gobe.

Gaskiya ina bada shawara a aikace musamman idan aka zo abinda ya hau layin da na sani to nakan bada shawara a wajen aiki. Ah wani kuma abin inda na ga ya fi ƙafina zan bada shawaran cewa a je a samu masana wanda suka fi yi masani. To gaskiya bada shawara a aiki yana kawo sauƙin gudanar da aiki da kuma yin abin da ya dace a wajen aiki.

Ina cajin wayana ne aduk sanda na lura cewa cajin wayana ya yi kasa ko kuma sannan naga cewa ba a yi kasa bane yaɗago kadan. Kuma ina tsoron kanna shiga yankin da misali ba wuta. To gaskiya musamman ina yawo da power bank koda yaushe wayana na cikin caji ne. Ina cajin shi saboda wani aiki yakan iya kama ni na bukata in yi aikin sosai da sosai. Kuma wanda wayana a misali yana bukata yanzu ma akwai caji sosai a ciki.

Eh gaskiya, madubin da na ke da su a gida guda uku. Ko ɗakin mata na akwai ɗaya, falo na akwai ɗaya, ɗakin yara na akwai ɗaya. Saboda kowa yana da buƙatan zai yi kwalliya. Baya da buƙatan sa ya zo ɗakin wani ya zo ya duba daga inda yake, shi ma zai iya dubawa, ya yi kwalliya, ya biya buƙatan sa.

Eh gaskiya ni badame ne, hannun da nake amfani da shi shine dama. Gaskiya ni ba bahago ba ne, ina amfani da hannun dama ne amma hannun haguma na kan yi amfani da shi idan bukata ya taso musamman a wajen ɗauko abu amma irin rubutu, cin abinci mafi yawancin biyan bukata hannuna da ya fi karfi hannun dama ne.

Eh ina iya busa tsaki gaskiya na iya shi saboda na zauna da tsofaffi musamman da mahaifiyata lokacin ina tayata aiki. Toh gaskiya na iya busa tsaki na iya shi sosai da sosai. Saboda na koye shi a wajen mahaifiyata lokacin ina taya ta aiki ina gida kafin na yi aure na mallaki iyalina.

Eh yanda nake koyan fasaha sabo shine ta hanyan mai da hankali da kuma samun ƙwararru a wannan fasahan. Musamman inna san fasahan sabon shiga ne to gaskiya ina ƙoƙari na samu ƙwararru a wannan fasahan mm manne tare da su sannan na koyi fasahan yanda ya dace.

Gaskiya ina amfani da net saboda ni da yara na da mata na muna amfani da shi saboda lafiyan mu da kuma guje wa cizon sauro. Net na da matuƙar amfani shine ace a ragan sauro to ragan sauro na da mahimmanci sosai ta hanyar da zai kare ka daga sauro kuma tabbas za ka samu, ah, raguwan sauro da kuma rasin tasirin su a cikin ɗan adam lokacin da za ka yi bacci.

Gaskiya, ci da cokali da hannu. Ko wanne ina iya yadanganta. Idan abinci da miyan yauƙi ne wanda ake ce wa masu walu, to gaskiya ina cin shi da hannu. Idan kuma irin su shayi ne ko irin shinkafa, ina ci da cokali. Ko wanne da wurin da yake amfanin shi, buƙatan shi ke tasowa. Dukansu abubuwan nan na ke so kuma na ke amfani da shi.

Gaskiya na fi son yin ɗakin gashi ya haske kuma da akwai kujeru, da kwai wurin cin abinci, da kwai iskan zamani ma'ana AC, da akwai fankan sama da na ƙasa duka akwai. To gaskiya sabida ni bana san zafi. Mutum ne mai son iska. Yauwa inji ni cikin ɗaki irin haka to ina so ga talabijin ɗin kallon.

Irin kyautan da nake son bayarwa shine kyautan tufafi da kyautan takalmi da hula, saboda suna ɗaya daga cikin abin da na fi so. Ina son shigan kufta, to kuma. Abin da ka fi so da shi ake kyauta. Ni gaskiya na fi son waƴannan shi yasa na fi son in ba da shi a kyauta. Saboda shine abin da na fi so.

Eh ina yin kiran bidiyo musamman ashe kana waƙaranka ma abokin aikinka ko wani bayani da bai gane ba kana iya ce ma shi hau WhatsApp muyi bidiyo call to in ka danna bidiyo call to zaka dinga nuna mashi gashe kai kaza, yi kaza, yi kaza, yi kaza. To gaskiya ta bidiyo zai fi fahimtan ka fiye da audio tun da kana ma shi magana ba ya ganinka amma yana ganinka kana yi zai fi fahimta.

Eh gaskiya nakan yi wani lokaci musamman idan ina son tufafin ya fita da kyau. Gaskiya inayi mai haka. Wani lokacin kuma nakan ba na yi mai sai dai kawai goge na saka. To gaskiya in tufafi na da bukata haka ina min bi da bukata bana mai.

Ina amfani da ajiya a yanar gizo, musamman irinsu Gmail da abinda yashafi Google Drive. Duka ina ajiya a cikinsu saboda sune kaɗai wurin izinin da kake bukatan abinka zaka ɗauko shi, hankalinka kwance. Wanda inba a zabanin wanda inba a nan ba, zakaga da ka rasa wayarka, zakaga amfani. Amfanin da kake son ka samu bazaka samu ba to yafi kyau kayi saving ɗin a can.

Cikin abinda na fi amfani da su da yawa shine na farko WhatsApp, na biyu Facebook, na uku Instagram, na huɗu a Telegram. Wannan shine application da na fi amfani da su sosai, sai application na irin su Meta Max, da irin su Bybit, Binance, da ina amfani da su saboda saka kuɗin na kalar itace, na dala ko kuma trading ko wani abu.